Ku gaya mana game da shagon da yake kusa. Sagon da yake kusa yana da kyau domin idan mutun zai siya abu bazai je nisa ba to wannan yana da kyau. Mutum ba zai, zai sa mutum ba zai kashe kuɗi da yawa ba. Muna da su da yawa kusa da mu. Idan na fita daga ɗaki to nakan siya abun da nike bukata in shiga cikin gida.

Yaya kukke jimre wa da zafi de zafin rani. Gaskiya yanda mukke jimre wa shine mu kan yi amfani da ruwa, kokuwa wani lokaci mu kan je teku za mu je rafi mu je mu yi wanka. Kokuwa zamu sa fanka a gida kokuwa AC. Yanda mukke jimre wa kenan de zafin rani.

Ku gaya mana game da tsohon gini da kuka gani. Eh, akwai wani tsohon gini wanda ke kauyen mu. Akwai wani mutum ne wanda lokacin da ya yi kuɗi, ya gina wannan gida. To lokacin wanda ya gina wannan gidan am gininan shine ginin mefi kyau a kyauyukan mu amma yanzu akwai su gine-gine da yawa wanda na zamani wanda suka fi wancan gini. Wancan gini din ya zama tsohon gini.

Yaya nishadin mutane ya canza daga da zuwa yanzu? Gaskiya a da kowa, yaran kowa na ba mutum daya ba shi da yaro. Idan yaro yayi abu kiwa yakan discipline na shi amma yanzu ba haka bane nishadin ya canza. Idan mutum, yaro yayi abu kuma wani ya taɓa shi, uban sa zasu zo su yi faɗa game da wannan tarbiyya wanda ake so ayi ma yaron. To wannan ya canza sosai. Da mutum yakan tafi ya bar yaron sa ma makwabta amma yanzu ba zai iya ba don tsoro don abubuwa wanda makwabta yakan yi wa yaron. To wannan nishadin ya canza.

Kana son kallon wata da dare? Eh a da ina son kallon wata da dare kuma ina kallon wata da dare. Amma yanzu ni na zama babban mutum ne, ba wancan dama. Bana fita domin kallon wata da dare. To nakan yi ya yi wannan idan ina tafiya cikin dare, to nakan iya duba sama don kallan wata.

Yaya za ku ba wani shawara akan al amari mai wuya? Yanda zan ba shawara ma wani shine, dai sun ce wa, ah, ba wani ama-- ah, alamar wanda wani mu-- wani bai taɓa fuskance ba, an kuma ya mallake shi. Don haka, don haka ya kamata kowa yayi samu taurin zuciya kuma kar, ya makara, ya cigaba, ya yi gwargwadonsa domin ya kawas da ko wane alamari wanda ya sami kansa. Kar ya give up. To, abin da zan gaya masu ke nan.

Me kuke faɗa wa yaron da baya son bacci? Yaron da baya son bacci, idan ya ƙi bacci, to zai fadi, zai ciwo. To, abin da ya kamata a ce ma, a gaya ma yaron da baya son bacci ke nan. Don rashin bacci yakan kawo ciwo, yakan kawo ciwon kai.

Ku ba mu labarin al'adar motsa jiki da tafiya da safe a unguwarku. Eh, abu ne wanda yana da kyau. Idan mutum yana so ya samu sawon lokaci, ya samu fitin da kyau, to ya kamata ya motsa jiki. So da yawa mutane sukan yi wannan ne da sassafe. Wani lokaci idan na fita zani aiki, nakan gan su suna motsa jiki a titi.

Me ya sa mutane da yawa suke amfani da layi biyu ko fiye, ko faɗa naku? Eh, dalilin da mutane suke yin amfani da layi biyu shine idan wani yana so ya kira su idan bai same su a layi daya ba yakan trying wancan layin, dole dai zai same su Dalilin ke nan, wasu suke using layi guda biyu. Ba wasu su kuma suna nuna ne domin, ah, su nuna, ah, kan su cewa suna, su babban mutum ne kuma suna da kuɗi. Dalilin ke nan wasu sukan using layi guda biyu.

Rafida tafki ko sonni wane kuka fi so mai yasa? Na fi son tafki, domin ruwan ta-- eh tafki ruwa ne wanda aka ah sabƙa kashi da kyau domin sha kuma domin wanka, domin amfani da su a gida.

Ku gaya mana game da miyar kuɓewa. Miyar kuɓewa miya ne wanda na ke so don yokin sa. Gaskiya miyar kuɓewa miya ne wanda kowane mutum yana ci. Ban taba da kyar ka gan wani wanda baya cin miyan kuɓewa ba. Tun haka miya ne mai kyau sosai.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, nakan yi yacin gurgudona to ban san cewa, eh ban san ko na iya jefa dutse nesa ba. Don haka zan ce ina yin yacin gurgudona. Idan na ce ina iya jefa nesa wani yakan ce mun wai babu, ba haka bane.

Kula da mata masu juna biyu a unguwarku, yaya yake gudana? Eh, yanda ake gudana da mata masu juna biyu a unguwarmu shine idan sun je wani wuri suna dawowa suna rike da wani abu, to akan je a karɓa abun nan a hannu su, ko kuwa idan suka je banki sun je karɓa kuɗi ko sun je wani abu, ba za'a sa su a cikin layi ba, za'a cire su a kai su a gaba, domin su samu su yi abun da su kan je yi da sauri. To irin kulawa kenan wanda ake yi musu.

Ku gaya mana game da sana'ar hannu da ake yi a yankin ku. Oh, akwai sau da yawa, da yawa kaman yanki kai da kuma gyaran almaco da kuma yin su kaya, kaya, eh hannun kayan karfe kaman yin target da kofofi da kuma kafinta. Akwai su da yawa, akwai su da yawa wanda ma ban san sunayensu ba.

Yaya kuke kashe lokaci a hanya? Jami'an tsaro su kan sa mu kashe lokaci a hanya, kamar su police da su sojoji wanda kan sa a hanya. Domin wannan lokaci idan mun kai wani wuri wanda mu ka samu sojoji su kan ce mana mu tsaya domin su yi checking, ko kuwa police duk su kan ce mana mu tsaya don su yi checking. Da kuma idan mu ka iso wurin da ya kamata mu ci abinci, mu kan kashe lokaci a wannan wurin.

Wane aiki ne ya fi muku wuya? Aikin shugabance mutane. Aikin shugabance mutane, wannan aiki yana da wuya. Idan ka ce ma mutum ya yi wannan, wannan zai je ya yi nasa. Idan ka ce wannan ya zauna nan, zai ƙi ya zauna. Mutum yana da wuya ka shugabance su. Ko ma, ma, eh, awakai ka karya ce ma awakai zo nan nan yi haka, yi haka, ko ko haka, ka kulle su da rufe su, ba don abu, amma mutum ba za ka iya ba.

Yaya kuke tafiyar da katin wuta ko kuɗin wuta a gidanku? Gaskiya kudin wuta a wurin mu ba bashi da sauki, domin wani lokaci kafin wata ya kure za ka ga mun kashe kuɗi sosai wanda yana ci mana tuwo a ƙwarya. Don haka ba abu ne mai sauƙi ba, yana da wuya sosai.

Ku bamu labarin lokacin da zazzabi ya kama ku ko wani a gidanku, da yadda lafiya ta dawo. Gaskiya, akwai wani lokaci wanda zazzabi ya kama duka mutanen da suke gidanmu, sai dai mutum guda ɗaya, mutum guda biyu suka rage a cikin yara guda tara, biyu kawai suka rage. Soron sun kamu da zazzabi. To, yadda muka samu sauƙi shine muka nema maganin gargajiya kamar su dogon yaro da su soron su muka dafa muka sha.

Me ya fi kyau a da kuma me ya fi kyau a yanzu? A da mutanen da suna yin amfani da hannayensa da hannayensu amma yanzu mutane ba suwa iya aiki da anayi sosai da naurori da machine to koda shike a da babu akwai hanzari, babu laziness amma yanzu mutane ba suwa aiki da hannuns u to ba su da hanzari.

Dan Kano, yar kasuwa, suna yanda suke dauka, dauke da wuri ko sana'a, baya na yadda suke samuwa. Eh kama inda muka ji, ɗan Kano, to wannan ake nunawa cewa mutumin nan ya zo daga Kano. Idan an ce yar kasuwa, to wannan mutane yar kasuwanci ne. Shi yasa akan ba su wannan suna domin a san cewa su masu kasuwa ce. So haka ne wannan suna yake zuwa. Eh, mai goro, kamar mai goro, wanda yake sayar da goro. Me awaki, wannan nan dube sa da kyau yana da awa, awaki diyawa.

Kugai mana abu, game da abin da ya baku haushi sosai. Abun da yake bani haushi sosai shine, ahh. Ƴan politian na ƙasamu basa kula da mutane. Zasu rore mutane suce idan an zaɓe su zasuyi wannan, zasuyi wancan, zasuyi haka amma da zarar an yi ɗan zaɓe su, zasumanta da mutane. To idan na duba wanna abubuwa baya sa ƙasa ya ci gaba kuma yana sa mutane su sha wa, sha kwakwa, su ci kwakwa su sha azaba. Wannan ya kanci mini tuwo a ƙwarya.

Ku gaya mana game da tunanin lokacin girbi. Lokacin girbi lokaci ne wanda mutane suna manmari sosai domin sababbi abinci sukan shiga cikin gida ko cikin kasuwa. Don haka kowa yana manmari yagan wannan lokaci. Ai a wani wuri ma su kan yi biki domin wannan lokacin girbi.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Ko wane irin abinci, ko wake, ko shinkafa, ko doya, ko dankali, duk ina iya dafawa kuma ina son dafuwa. Akwai abincin da na fi son dafawa, shine indomie da soyayyen kwai.

Ku gaya mana yadda kuke taimakawa tsofaffin unguwarku. Yadda muke taimakawa masu tsofi unguwarmu shine yana yadda muke ta, eh, muke taimakawa tso, eh, masu juna biyu. Duka su abu ɗaya ne muke yi musu. Idan muka samu tsofofi wanda suna riƙe da kaya, mukan taimake su, mukar karɓa kayan nan daga wurinsu. Kuma idan suna nan a cikin layi, sai mu jira abu to mukan ɗauke su zuwa gaba domin su gama su tafi.

Ba mu labarin zamanin gidan intanet na da. Eh, gidan intanet wato a Turanci ana kiransa cafe. Mu kan je mu yi browsing a wurin. To akwai abin da muke kira overnight browsing. Za mu je mu yini wani lokaci mu kwana a wurin muna browsing har gari ya waye. To, a ma yanzu bama yin haka domin intanet ya yi wani ya bazu da yawa. Mutum yana da wayarsa yakan shiga intanet amma a da ba haka ba ne. Abin ba intanet ba shida yawa. Mu kan je cafe mu yi browsing namu.

Sit, kwata-kwata, sharap. Kalnomin da suke zama hoto da sauti ku faɗa waɗanda kuke amfani da su. Eh, wani lokaci ni ke amfani da dukansu. Amma wanda na fi ba amfani da shi shine sharab wato ma mutum mai kaman in an she sharab nan kaman ashe mutum yayi shiru eh mutum yayi shiru kenan The something ne da shit da sit. Dukansu ana ce yana nufin mutum ya yi shiru. Ka zauna sit, eh, zauna sit wato karka tashi. To sharap a ce ka yi shiru, kwata-kwata. Eh, duk wannan ina amfani da su.

Abubuwa da yawa abubuwa da yawa wanda ma bazan iya kigawa ba amma abu ɗaya wanda zan iya, wanda zan so shine in samu kuɗi wanda zai sa ni in taimako kowa a cikin duniya. Kuma abin da zan so shine kowa ya sami wutan lantarki a kasance, kasancewanmu. Ba inda za mu shiga wanda ba wutan lantarki. Abin da zan so, kasance kenan.

Ku gaya mana game da aikin koyowa. Aikin koyarwa gaskiya aiki ne mai wuya. Domin wanni lokaci za ka yi, za ka koyar ma mutum abu. Har zaka gama mutum dai zai ce maka, "Bai gane ba". To zai bukace ka ka maimaita daga farko. To wannan gaskiya ba sauƙi.

Wane aiki kuke so ku yi ko da ya gajiyar da ku? Aikin koyaswa. Aikin koyaswa yana da yakan gajiyar da mutum. Dalili shi ne idan ka yi aiki koyaswa har ƙarshe wani yakan ce maka ba gane ba. To idan mutum ba shi da jinkirin haushi zai iya koma ya maimaita wa ba. Don haka wannan aiki ne shine wanda nake yi ko da shike. Na ji gaji, na gaji.

Yaya kallon game da lafiya ya canza yayin da kuke girma. Eh, a da lokacin da muke yaro muna gan kamar abinci ne yake sa mutum ya samu lafiya. Amma yanzu da muka girma mun san cewa abinci ma yakan kawo ma mutum rashin lafiya, yakan sa mutum ya samu cututtuka a jikkunansa. Don haka yadda muka girma mun san cewa akwai abinci da ya kamata mu daina ci.

Me kuke faɗa idan kuka neman gafara don kuskure? Eh, idan ina so in nema gafara daga wurin mutum nakan ce masa cewa kuskure yakan zo daga wurin mutum ne amma gafara na Allah ne.

Me yakan ba ku ƙarfi da safe? Idan na tashi da safe, abun da yakan bani ƙarfi da safe shine zan motsa jiki. Idan na motsa jiki, to zan sha ruwa. Idan na sha ruwa, to ranan zan ji ƙarfi, zan ji lafiya.

Kubayana kwanya daga kofar gidanku zuwa titi, daga kofan gidan mu zuwa titi shine idan na fita daga gate protector na gida na, zan yi tafiya straight babu, eh, bending babu tafiya gefe to har zuwa gate na, gidanmu. To idan na fita, zan je ta anoda ago in tafi har zuwa titi daka ƙofam-ɗakinmu yake.

Gaya mana game da yara masu wasa da waya. Yara masu wasa da waya mussaman su su na nema abun da ke na fim. Idan suka gan fim a wayarka to wannan yakan sa su su yi wasa da wayarka. Wani lokaci fim kaman cartoon shine suna fi so and wannan ne ke sa su yi amfani da wayar nan.

Ku gaya mana game da tuwo, eh tuwo yana da kyau idan ya samu miya mai lafiya mai kyau. Amma kan yi tuwo da masara, wani lokacin wayansu sukan yi amfani da dawa kuma ake da gero. Amma tuwo masara shi ya fi, shi ya fi kyau. To yana da kyau kuma mutum ya kan ci shi da miya mai kyau.

Gaya mana game da babbar riga da hula. Eh, ina da babbar riga, ah wanda Yorubawa suke kira shi agwada. Wan can ina da shi da kuma wanda muna kira ɗan ciki. To wannan nake sa shi lokacin da akwai wani buki wanda ke maihimanci sosai.

Ku gaya mana yadda hanyoyi suke a damina. Hanyoyi a damina ba su taɓa kyau. Dalilin da basa kyau shine don ruwan saman da ke faɗi wa yakan sa wurin ya ɓace.

Ku gaya mana yadda kuke sayan kaya. Mutane da yawa yadda suke sayan kaya shine za su bar kayan da suke da shi su lalace kamin su je shopping su je su saya kaya. Amma ni bana yin, nakan chanza kaya na idan na gan wani riga na ya lalace to nakan siya wani in replacing wancan. Haka nake yi. Ba na so in bari sai duka kaya na sun lalace kamin je ina neman kuɗi inje insiyo a kasuwa.